A'a ni bana cin tafarnuwa. Abunda ya sa bana cin tafarnuwa saboda walintar da take mun. Gaskiya ni bana jin daɗin walinta amma wasu sun ce suna ci saboda tana maganin sanyi, abubuwa iri dayawa kamar sanyi. Haka mine ne kwadi man di bana ci.

Na sadalwa ne ta hanyar yin magana da baki da harshen Hausa. Gulancewa, makomin kaza, dau komin kaza, bani kaza, bana dai, irin dai abubuwa daban daban. Ta nan muke sadalwa mu da a wurin aikin mu.